Ah, assalamualaikum. Sunana Bashir Muhammad. Ni ɗan Najeriya ne, ɗan shekara ashirin da biyar. Mm, ina farin ciki da wannan aikin da nake yi muku. Sannan a tare da ni akwai abokan aikina wanda ko da yaushe suna tare da ni. Suna ba ni cigaba, suna ba ni ƙarfin gwiwa wurin taimaka mini in yi aikina yanda ya kamata. Sannan kuma zuwa wani sati ina so in zo Najeriya domin bikin wani abokina Abbas Attah. Amma ban san.

Da farko ina son, ah, in ƙara ma mutanen mu ƙarfin gwiwa game da na'urar zamani. Saboda na'urar zamani yanzu ta zo mana da cigaba ƙwarai dagaske, saboda za su taimaka ma matasa wurin neman ilimi.

Ya kamata mutanen mu su samu, su samu ilimi ƙwarai ingantacce domin cigaban al'umma ne za su taimaka al'umma wurin kawo mana, zaman lafiya da ilimi mai amfani da ƙara haɗin kan al'umma sannan yana da kyau kuma matasan mu su tashi.

Wannan karen malalaci ne, malalaci ne bai iya gudu ko kaɗan. Sanan ba za ka haɗa gudun dawaki da, da kare ba gaskiya ba su haddu ba. Ba za ka haɗa su ba ko ku sama ba za ka haɗa su ba.

Eh, ina kunna wa amma ka san ina da alaƙa da ba turai. Ina da alaƙa da turawa sosai. Kusan kowane lokaci muna tare da su. Ka ga ko bai yi wiyu wa ace bazan, bazan uha ne, bazan kunna ba. Ka gane? Inayi ƙwarai da gaske.

Eh ina fatan samun ciyawa mana domin in ciyar da dabbobina. Ina fata ƙwarai ina da wannan burin insha Allahu. Yanzun ma haka nan da kake gani daga na koma gida sai na ciyar da dabbobina. Ina, ina son ciyawa da gaske saboda abincin dabbobi ne.

Umm, ina wanke tufafi a kowane rana, musamman kayayyaki na na ciki, eh ƙananan kaya da nake bacci da su. Su kullum ina, ina wanke su. Jingin kaya na kuma a ko wane wata ne nake haɗawa in wanke su.

Gaskiya ban cika yin bacci da rana ba saboda ko da yaushe ina aiki. Sai dai wani lokaci ranar Asabar da ranar Lahadi nakan samu rana guda da nike samu in yi bacci awa ɗaya ko awa biyu. Amma gaskiya ni ba ma abuci bacci rana bane gaskiya, aiki bai bari.

A gaskiya na fi son in hau, eh taxi. Na fi son in hau taxi saboda ya fi mini sauƙi in kwanta cikin kwanciyar hankali, banda, banda matsalan eh, gwamatsuwa cikin mutane.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo saboda shine mafi hanya mai sauƙi wanda za ka iya ajiye abubuwan ka da yawa, shekara da shekaru kuma ba zai taɓa ɓata ba ko ka manta da password ne akwai inda ka yi kadawo da shi ko bayan shekara nawa ne. Ina yawan yin shi gaskiya, ina yawan yi saboda gaskiya a kowane lokaci, eh, inna tuna da yanar gizo alheri ne a wurin mu saboda ta zo mana da ci gaba ƙwarai. Don wani lokaci ma za ka ga, eh, da akwai, eh, gobara ko ruwa zai, zai ɓata maka kaya da sauran su, irin takardu hakan ga da sauran su amma yanzu ga zuwan yanar gizo ya sa duk wayan na abubuwan, eh, abun ya kallo cikin sauƙi. Sai ka ɗauki tak-- hoton takarda shekara ɗari, ɗaruruwa ba abun da zai same shi, babu abun da zai same shi. In ka zo yanda ka, yanda ka sa shi haka za ka ɗiske shi babu wani abu da ya canza. So wannan yana daga cikin ci gaba da na gani.

A na gudu fanka gaskiya na fi son, um, na tsakiya hakan ga, kaman uku. In biyar ne na fi son in sa shi uku saboda shi ba gudu ƙwarai ba, shi ba gudu kaɗan ba. Tsaka-tsakiyar nan ya fi ba ka iska yanda ya kamata saboda mafi akasari wani lokaci ko lokacin sanyi ne ban iya bacci ba tare da na kunna fanka ba gaskiya. Ina son, amma ban son shi yayi gudu ƙwarai. Na yi son in sa shi, eh, tsaka-tsakiya irin shi bai yi gudu ƙwarai ba, shi bai yi gudu kaɗan ba. Abunda nake son ke nan. Kuma wani lokaci in mutum yana da, yana da mura, in ka sa shi da, da gudu da yawa hakan nan, za ka ga ya sake maka mura. Ya sake maka mura. Wai ka ga daganan ka fara tari da sauran su. So yana da kyau ma in mutum zai kunna fanka ya kunna shi tsaka-tsakiya yanda shi bai yi gudu ƙwarai ba, shi bai, bai yi gudu kaɗan ba. Ya hi ba ka iska yanda ya kamata. Hmm, saboda, eh, iskan fankan ma ya fi lafiya akan, eh, iskan abin ga AC saboda AC in yayi yawa wani lokaci yana, yana bada matsala a jiki. Amma mafi akasari gaskiya mun fi, mun fi unuha ni da fanka. Sai in ana zafi ƙwarai sannan muke amfani da shi AC. Amma gaskiya, eh, iskan fanka gwamma ka sa shi a tsaka-tsakiya, in yana tsaka-tsakiya na hankalin ka yake kwanta kuma nan da nan ya, kahi kasamu kayi bacci. Yawancin lokuta ma in mutum ya gaji an yi son ka kunna fankan amma tsaka-tsakiyar nan shi ba gudu ƙwarai ba, shi ba gudu kaɗan ba saboda iskan ya dinga shiga jikin ka da kyau da kyau. Shi ne, amma ba kowa ke son hakan nan ba gaskiya. Ni dai na fi son haka. A na fi son haka gaskiya.

Aaa ina, ina iya yin iyo mana. Ni kan yin iyo. Lokacin da mu ke yara ni kan shiga rafi, mu kan je rafi da abokaina muyi wanka. So na iya iyo ƙwarai ba ma sai swiming pool ba Ba sai wannan, ni kan a ƙauye muna zuwa rafi gaskiya.

Ni, ni ina son barkono ƙwarai saboda ina, ina da alaƙa da cin barkono saboda eh, yaren mu, mutanen mu suna son barkono da yawa. Inda na tashi, na tashi cikin wasu ƙabilu ne muna son cin barkono. Saboda haka ina son barkono ƙwarai ni. Ina son barkono. Musamman ma eh, irin jan nan wanda ake yi, ɗanye wanda ake sawa a cikin miyar. Ina son shi. Na ma fi son shi akan ainihin yaji wanda ake ci da nama. Amma wanda ake sawa a miyan nan shi ni ke jin daɗin shi ƙwarai ƙwarai. Saboda yawan lokuta ma in aka bani abinci ko min daɗin shi indai ba baya ji, in ba barkono bana jin daɗin shi. Ban jin daɗin shi ko kadan. Bana jin daɗin shi. Amma indai akwai barkono yauwa to. Saboda ni bana jin yaji ko kadan. Kuma bana jin yajin ba ina ni hin kamangaba ɗaya ba. Banci wanda zai yi illata ni, wanda ba zai illata ni ba shi ni ke ci.

Gaskiya abun da na fi jin tsoro bai wuce ruwa ba. Ina jin tsoron ruwa, ina jin tsoron maciji. Duniya babu abin da nake jin tsoro irin maciji. Ina jin tsoron maciji ƙwarai ƙwarai saboda ban ma san in yi alaƙa da shi ko kaɗan. Ko mafalki in na yi gashi, ko mafalki in na yi ga ya kusa da ni, Wallahi hankali na tashi yake yi. Hankali na tashi yake ƙwarai ƙwarai. Saboda ban ma son alaƙa da shi. Ban so duk abubda zai sa in je daji idan zan gan maciji bana so. Sannan rahi. Gaskiya ban son zuwa teku. Teku inda ke da babban ruwa ina jin tsoron shi gaskiya. Saboda jin nake kamar ruwan zai wuce da ni. Wasu lokuta ma mutanen gidanmu kowa ya san da irin tsoron da nake da shi. Ba kowa ke mini maganan maciji ba ko kuma in dai akwai, eh, bidiyo wanda ke da alaƙa da maciji mutane ba su min wasa nan saboda sun san ina jin tsoron shi. Ina jin tsoron shi ƙwarai. Sannan rahi ma hakan ga in dai teku ne hakan ga kamar mu je teku, ban kan je irin wannan wuraren saboda ina jin tsoro. Ina jin tsoro ƙwarai ƙwarai saboda ruwa ba abun wasa bane. Ruwa ba abun wasa bane. Idan dai teku, teku da ka san baka ganin ƙarshen shi to tekun da baka ganin ƙarshen shi kam ai ka gan ba za ka iya cewa ga abun da aka yi ba ko ga abun da ba za a yi ba. Man gaskiya teku abin tsoro ne. Musamman ni, mafi akasarin mutane suna jin tsoron teku bani kaɗai ba. Amman dai abin da na fi jin tsoro ba kamar teku da maciji. Ba kamar teku da maciji. Wani lokuta ma muna yara muka je wasa hakan ga, da muka je wasa irin wannan. Daga mutum ya min wasan maciji shi kenan zamuyi faɗa da shi, hankali na zai tashi. To, duk inda nake hankali na zai, zai ɗauke, zai koma ga macijin nan ne duk abun da ya taɓa ni. Ko duk wani motsi in na ji zan yi tunanin kamar, eh, zan yi tunanin kamar macijin ne zai zo ya kama ni ko kuma ya cije ni shi yasa ni ke jin tsoro ƙwarai ƙwarai. Amman ba kowa ke jin tsoron maciji ba saboda gidanmu akwai ƙani na ma wanda shi yana ma kama maciji. Kama shi yake da hannun shi. Kama shi yake da hannun shi kuma ba abun da zai faru. Amman dai ka san wani wasu mutane su kuma aka, aka Allah ya yi su, ni dai ina jin tsoron shi kuma ina jin tsoron teku. Ban son duk wani abun da shahi teku bana so. Gaskiya ban son zuwa ko, ko, ko kaɗan ina jin tsoron teku.

Eh, ƙware da gaske. Ina yi tufafi kasan abu me muhimman ciki. Ina yawan abu mai shi. Ina yawancin bikin tufafi saboda wani lokaci harkan tufafin na yana bada.

Ah! Ni a wurin aiki a kodayaushe ina karɓan kira, a koda wane lokaci. Ko wane lokaci ina karɓan kira. Babu lokacin da za a ce bazan karɓi kira ba, babu wannan lokacin. Ni koda wane lokaci cikin aiki nake. Ƙoda wane lokaci a kira ni ake yi musamman in dai ba a ganni ba. In dai ba a ganni ba toh an dinga kira na kenan. Kowa zai kira ni, Ana kira na sama ga sau talatin ko sau hamsin a rana in dai ba a ganni ba. In kuma ina nan wurin aiki, akan kira ni kaman irin kamar sau ashirin hakan ga ko sau goma sha biyar. Kaman sau goma sha biyar. Kaman misali yau an kira ni ya kai sau, da yake yau na wuni wurin aiki. An kira ni ya kai sau goma, ya kai sau goma gaskiya. Saboda babu wanda ke nema na. Duk wanda ke duk waƴanda ke kira na muna tare da su ne yau.

Eh, abun da na fi so, mene ne abun da sha ya daka fi so gaskiya, abun da na fi so na sha babu kamar ƴaƴan itace, irin lemu, abarba, kankana ina son.

Eh, zubar da shara muna da tsari. Muna da kamfanin da ke zuwa yana kwasan shara. Duk wata muna biyan shi. Sannan akwai kuma kamfanin da gwamnati ta ba kwangila shima yana zuwa yana kwasa. Sai ana biya. Mu ba mu wasa da shara, ba mu zuba da shara duk inda magani dama saboda a nan inda muke akwai doka ƙwarai akwai doka. Ba ko ina ake zuba da shara ba. Ba a zuba da shara a kan titi, ba a zuba da shara a kan hanya, hakan ga inda bai kamata ba. Ko ina akwai inda aka aje inda za ka sa shara. So, kuma mutane na kiyayewa. Ko waye ya san doka ne in aka kama ka ka zuba da shara inda bai kamata ba, za a cika tara kuma taran nan dole sai ka biya shi. So, idan aka ci mutum tara nan, ka gaba zai ƙara yi ba. In aka ci mutum tara ba zai ƙara yi ba. Shi yasa muke kiyayewa saboda mu kare mutuncin mu. Saboda nan baroin su da ka ci waye, ka yi kuskure ku ka yi kaza'a ba'a yi hakan nan. Dole ne ka bi doka. Muna kiyayewa warin wannan.

Ina shan madara sosai ma. Ina shan madara, ina shan madara kuma, eh, musamman irin madaran shanu hakan ga, ina shan shi saboda ka san ba wani, ba kowane lokaci ake samun shi ba amma na fi son shi daga ciki. Na fi son shi. Amma madara yana da muhimmanci a yi.

Eh, ina da, ina da tsari na a kowane sati. Nikan zona ce daga yau Litinin zuwa ranan Juma'a ga aikin da zanyi, ga abunda zanyi, ga abunda zanyi. Sannan, a ranan Juma'a zan tsara abunda zanyi Asabar da Lahadi. Ina tsara su duka. Du'a wadanda nake, ina tsara wa da bacci, da karatu, da abinci. Komi ina tsara shi ne yanda ya kamata. Ina abubuwa na da tsari gaskiya. Ina abubuwa da tsari. Ba komi nike ba yanayin haɗuran. Ko ya a. Hmm. Saboda ina da mahimmanci ai. Ina da mahimmanci. Du'a wadanda ka yi ka yi shi da tsari. Ka yi shi da tsari.

Ya une, ina jin tsoron ƙwari ƙwarai ina jin tsoron ƙwari. Duk ƙasan duk kowane ƙwaro ma ina jin tsoron shi gaskiya. Ina jin tsoron ƙwarar duka da yawa. Ban cika, ban cika alaƙa da su ba saboda ƙwari abin tsoro ne. Ko danda in ya taɓa ka zai jammaka, zai maka illa a jiki.

Ina son in yi kyautan kuɗi. Ina son in ga na ba mutum kyautan kuɗi wallahi saboda na san duk wanda zan ba kyautan kuɗi yana larura da zai yi da shi ne. Kuma idan ya yi, in ya samu ci gaba, ni ma zan, zan yi farin ciki. Shi yasa ina jin, ina jin farin ciki in ba mutum kuɗi. In cire kuɗi in ba mutum, in ce ga shi ina jin farin ciki saboda ba wanda ya san gobe ba abin da rayuwa ba zai iya kasancewa ba. Shi rayuwa dai yanda Allah ya yi kaka gode ma Allah saboda haka ni ina jin daɗin in ga na ba mutum kyautan kuɗi. Saboda rayuwar nan ma kuɗi yana da muhimmanci a rayuwar mutane. Duk wanda ka ba kuɗi kusan komi na laruran shi zai yi. Ba sai ka ba shi ba, ba sai ka ba shi wannan abun ba. In ka ba shi kuɗi zai yi wannan ba abin da kuɗi ba zai ma ka ba.

A'a ina, na fi son shinkafa ayi. Ai shinkafa duniya ne ayi. Babu abin da nake so irin shinkafa cikin abinci gaskiya saboda ai baza a hada tuwo da shinkafa ba. Ba a hadawa gaskiya. Ina farin ciki in ga ina cin shinkafa. Saboda shi shinkafa yana da muhimmanci. Kosan kullum sai na ci shinkafa, babu wannan ranar da ban ci shinkafa ba babu shi. Ko wane rana sai na ci shi. Toh kako ga ai dole in ci shinkafa.

An haihe ni a watan Disamba, ƙarshen wata na shekara shi aka haiheni kuma sha shida ga watan, sha shida aka haiheni Ai ban wasa da ranar da aka haihe ni. Ban wasa da shi gaskiya saboda ai ba a daɗe ba ma da na yi, da na yi bikin zagayowar haihuwa na. Na amfana da shi ƙwarai.

Eh, ina da tsintsiya na gargajiya da na zamani. Ina da na gargajiya wanda ake ɗaurewa nan da roba, wanda ake ɗaurewa da roban na wanda sai an duka. Ina da wanda kuma kana tsaye za ka dangana in sharan ba sai ka duka ba. Toh kowanne ina da shi.

Eh, cikin kayan ɗaki babu abunda nake so irin kushin, kujerar zama. Kujerar zaman nan babu abu ba wanda nake so irin shi, shi da gado saboda kujera zan yi baƙi. Sannan ni ma abocin kallo ne, ina son kallo. To ka ga in ina da, in mutum na da kujerar nan yadin zauna ina son ingana zauna kan kujera ina kallo. Wanda zan zauna mai katifa, wanda ke da laushi, wanda bacci ma zan iya yi akai ina zaune ina kallon. To, na fi unfani da irinshi.

Eh, ina amfani da NBC, ina amfani da BBC da CNN. Amman gaskiya na fi kallon CNN saboda ina kallon labaran stock exchange, in nan ina son shi bari. So gaskiya na fi kallon CNN. Al Jazeera ma ina kallon shi amman ba ko da yaushe ba gaskiya. Amman CNN dai shi yana da muhimmanci, ina kullum sai na kalla shi.

Eh, ina jagorantar mutani ta ɓangaren kula da ayuka hakan ga harkan gidaje da sauransu. Kuma ina tsara shine komi a kafafen sada zumunta. Muke a email muke gaya ma kowa abin da zai yi. So a kowanne sati hakan ga muna tsarawa ga yanda kowa ga yanda zai yi aikin shi ta ɓangaren, eh, a email. Eh, akwatin sadarwa.

Kayan marmari na fi son ƴaƴan itace, fruit. Na fi son ƴaƴan itace ƙwarai saboda suna da amfani ga jiki. Ina son su, gaskiya na fi son su. Na fi son su amma dai bayan su ina iya haɗawa da irin kamar, eh, kankana hakan ga shima ina son shi. Hmm.

Eh, na fi son, na fi son kallon faɗon rana irin lokacin da muke azumi. To lokacin da muke azumi nan, in rana ya kusa faɗuwa, a lokacin ne ina, ina son kallon faɗon rana. Ni kam zo inda muke kallonta in zauna har tahadi. Haka ne, na fi son irin wannan rana kuma. Na fi son irin wannan. Musamman in ta yi ja, in tana gab da faɗuwa nan, ina son kallonta irin wannan lokacin gaskiya. Saboda ka san ba kowane keda lokaci na zai tsaya kallon faɗon rana a wannan lokacin ba to. Kuma duwando isawa ba zai bari ba. Duwando isawa kallon faɗon rana irin wannan lokacin bai bari, bai bari gaskiya. A'a ina son kallon faɗon rana. Amma ka ga lokacin da ake damana ba kowane lokaci za ka ga faɗon ta ba. Sai dai ka ankara kawai ta faɗi. Sai dai ka ankara kawai ta faɗi.

Eh, aikin mu haɗin gwiwa ne. Muna da haɗin kai ƙwarai wurin aiki. Muna abubuwan mu ne da tsari, duk abunda muke da tsari muke yin shi sai a aikin mu yakan zo da sauƙi. Amma muna inganta shi ne ta bangaren, eh, sadarwa wanda a kowane lokaci duk abunda mutum yake yi zai kawo wani bayani kai tsaye. Kowane lokaci mai shi zai kawo wani bayani kai tsaye. Basai mun tsaya muna cewa wane ya je kai kaza ko wane-- kowane lokaci kowa ya san aikin da zaiyi. So kuma duk lokacin da kake tsara irin wannan abubuwan, to aiki zai zo maka da sauƙi. Gaskiya, aiki zai zo da sauƙi. Mafi aka sarin abubuwan da muka fi yikenan. Hmm, amma aikin mu yakan zo da sauƙi kwarai saboda muna da haɗin kai, muna da mutane wanda ke da haɗin kai. Muna da mutane masu haɗin kai, musamman shugabannin mu. Komi yana a na'ura saboda in dare yayi kowane, kowa kahin gari yawaye. Ya san aikin da in ya zo zai yi basai an ce wa wane ya je kai kaza. So wannan yana da mahimmanci. Muna yin shi kwarai da gaske.

Muna da bokiti bari in gani. Muna da bokiti ya kai kamar guda biyar hakkan ga wanda muke aiki. Musamman wanda muke amfani da shi in za muyi sukola, in za muyi wanki. Eh, muna da bokiti, ba da yawa ba guda biyar ne kawai.

Eh, jadawalin aikin mu, eh yana da fuska biyu ne saboda wani lokaci aikin komi yana akan tsari ne. Muna yin shi ne akan tsari. Muna da namu dokoki da ake yi na jadawali.

Eh muna samun horo a wurin aiki, muna samun horo bare akan kawo mana mutane na musamman domin su waya mana da kai su fahimtar da mu yadda aikin yake, yadda abun zai zo mana da sauƙi kuma gaskiya muna fahimta aikin na zuwa da sauƙi ƙwarai. Muna samun cigaba ƙwarai da gaske. Muna samun ƙwarai ƙwarai saboda mutanen suna da kirki, suna mana du wani abu da muke buƙata, suna mana shi. Sauka kuka ai abin alfahari ne irin wannan.

Eh ina bada ra'ayi, duba da ci gaba. In na ga abu ya cancanta, in zan yi dogon nazari a kan shi, zan yi bincike mai zurhi kafin in bada shawara. Na bada shawara ga ra'ayina to za a tsaya a duba a gani wanne yafi dacewa. Kuma fi akasari in na bada ra'ayina gaskiya ana amfani da shi kuma ana samun cigaba, ana samun cigaba ƙwarai da gaske, nikan saboda nikan yi bincike kafin in bada shawaran ra'ayi. In bada ra'ayina to nikan yi bincike a kai.

Eh ina yin kiran bidiyo amma gaskiya ba kowane lokaci ba, ba kowane lokaci ba. Sai in na ga yana buƙatar ganin mutum ido da ido sannan nake yin kiran bidiyo da shi. Eh, ko a san kiran bidiyo kana iya ganin fuskar mutum amma in ba irin kiran bidiyo ba aka gama, in ba ina son ganin mutum ba ban kiranshi ba.

Eh ina bada shawara ƙwarai, ina bada shawara. Ko wani lokaci nakan bada shawara ya za'a yi, ya samu cigaba wurin aiki. In ga aiki na tafiya yanda ya kama ta. Ina, ina bada shawarwari dayawa musamman ga abokan aikina. Amma ba kowane lokaci ba saboda kasan ba kowa za ka dinga ma katsalandan ba.

Ko wani sati ne, ko wani sati so biyu ni ke rubuta rahoto. Yanda aiki ke tahiya da yanda aiki ya kasance ƙarshen sati, ƙarshen mako zan yi rubutu in tura wa masu gidaje na in gaya musu, ga yanda aiki yake. Kawo musu rahotanni yanda aiki yake tahiya da nasarorin da muka samu da gyaran da ya kamata a yi duka.

Muna amfani da kayan aikin na'ura na kwamfuta, hakan ga muna aiki da su. Mafi akasari su ne kashi tamanin su muke aiki da su. Komai muke so mu yi da bayanai da komai nan muke turawa, nan muke turawa saboda aikin ya pe zo da sauƙi.

Eh, ina gai da mutane cikin girmamawa da ɗa'a, da ganin darajan su saboda, ah, samun haɗin kai da ƙauna. Kasan gai da mutane yana da muhimmanci kwarai, so nakan gaishe su da murmushi da fara a huska nan saboda su gane cewa eh, lallai wannan mutumin yana ƙauna mu. So mafi kasari haka nake, nake gaisuwa na, haka nake gaisuwa na.

Eh da rana hakan ga irin misalin ƙari goma sha biyu hakan ga ɗan mutum ya fito in rana ya fito zaka dinga ganin inuwa haka. Ina ganin inuwa na sosai duk lokacin da na fito da rana ina tafiya sai in ga inuwa na ta baya ina kallo na. Ina yawan kallon, ina yawan ganin inuwa na. Ina yawan musamman da rana in rana ya fito mutum zai ga inuwan shi yana yawo a bayan shi ko ka ga yana yawo a bayan ka ko a gehen ka hakan ga, yanzu zaka gani.

Ina zuwa kasuwa a kowace ranar Asabar da Lahadi. Musamman Lahadi, na fi zuwa kasuwa ranar Lahadi saboda in shirya abubuwan da duk nake bukata na shiga satin aiki. Ranar Litani zuwa ranar Juma'a, du'a abin da nake bukata zuwa wannan kwanakin, a lok-- ranar Lahadi nake zuwa in je in sayo su in ajiye saboda in shirya ma aiki. Kasan yana da muhimmanci ƙwarai ƙwarai, yana da muhimmanci.

Eh, ina da fanka. Ina da fankan ƙasa, ina da na sama. Ina da su ƙwarai da gaske, saboda fanka yana da muhimmanci. Ina amfani da shi a kowane lokaci. Kowane lokaci ina amfani da shi. Ina amfani da shi saboda nakan so inyi amfani da fanka idan zan yi bacci ko idan na gaji ina zaune, nakan so in dinga sauraron fanka, saboda ina, ina jin iska mai daɗi idan ina sauraron shi. Ina jin iska mai daɗi saboda wani lokaci in na sa shi tsakiya, shi ba gudu ƙwarai ba, shi ba gudu kaɗan ba. To sai in ga iska yana tafiya min, yana shiga ko ina duk inda nake buƙata yana zuwa. To, ina ganin yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Yana da muhimmanci.

Eh gaskiya abunda nake son in canza yanzu ga bai wuce kujera, kujera da teburin ofis ina ba. Wurin aikina ina son in canza su saboda na gajiyarsu yanzu shekara biyu kenan ina aiki da shi. Ina son in canza in samu sabon da zan dinga jin daɗin aiki da shi. Akwai wani lokaci ina son in dinga samun irin wannan da zan dinga aiki da shi. Amma idan ban samu ba ko kujera ne ko bari tebur ba, in zan samu na fi son in canza shi gaskiya saboda na gaji da shi, na gaji da wannan, na gaji da shi ƙwarai ƙwarai.

Haɓarai, kusan kowane sati ko wata hakan ga ina, ina yi shi. Ina sabonta kwamfuta na saboda ya dinga mini aiki yanda ya kama ta ɓatare da ya bani matsala ba ko yana ɓata min lokaci. Na kan yi ire-iren wannan abubuwa saboda yana da muhimmanci, yana da muhimmanci. Samman in aiki yayi yawa, mm-kowane sati ina yin shi.

Eh, burodi da na fi so na yi son burodi, burodi mai laushi, wari, wari mai laushi ina son shi. Ina jin daɗin cin irin wannan burodin. Ina jin daɗin shi ƙwarai. Shi ya sa wani lokaci in naga ina cin burodi wanda ke da ƙari sai inji gaba ɗaya jikana ya mutu. Saboda ni dai gaskiya na fi son burodi mai laushi. Na yi son in ci burodi mai laushi wanda zan ji daɗi ina cin shi. Ina ci ina jin daɗi, ina ci ina jin daɗi. Na yi sa mun farin ciki ga ire-iren wannan.

Abincin da na fi so shinkafa da miya da kihi. Ina jin daɗin shi ƙwarai da gaske. Ina jin daɗin shinkafa da miya da kifi saboda yana da mahimmanci. Na ga dama in ci shi da safe, da rana, da maraice da daddare ina zan kwanta. Ko wane lokaci kuma raina bai ɓaci. Bana gajiya da shi saboda ko yanzu kusan kullum sai na ci shi. Kullum sai na ci shi ban gajiya.

Eh, ina cin abinci daraddare misalin ƙarfe bakwai zuwa takwas. Lokacin da na fi cin abinci kenan saboda ina bacci sha ɗaya ko ƙarfe goma da rabi lokacin da nake bacci kenan. Lokacin da nake bacci kenan saboda na fi so in ci abinci ya narke a cikina kafin, kafin in ƙara, kafin in ƙara kwanta a bacci. Bansan in kwanta da yunwa ko kaɗan bana so, banso. Saboda baida kyau wani lokaci kana cin abinci da daddare ƙwarai ƙwarai. Shiyasa yana da kyau kaci abinci da wuri. Shiyasa ƙarfe bakwai ko takwas lokacin da nake cin abinci kenan. Mafi aka sari. Na ma fici ma ƙarfe bakwai. Dai dai.

Eh, ina sa turare kullum. Ina sa turare. Manayi sa turaren hammata. Nahi sa turaren hammata. Wanda zai yi awa arba'in da takwas a jikinka, bai yi ta ba. Duk wanda ya zo kusa da kai, ya ji kana ƙamshi. Ya ji kana ƙamshi, kana, kana abin gan turare. Amma ina yawan ina son turare kwarai dagaske.

Eh muna aiki da kungiyoyi da dama, saboda wani lokaci idan aiki ya yi yawa muna haɗa hannun gwiwa da su mu gaya aiki zai tayi yan da ya kamata. Muna yin aiki da su ƙwarai da gaske saboda irin wannan yakan sa aiki ya zari sauƙi, yakan sa aiki ya zari sauƙi. Sai sa wani lokaci idan muna aiki da su makani, abubuwan ba wahala, ba wahala.

Eh, muna da manufa na wata wata. Mu kanga yanda abubuwa ke tafiya, wani ci gaba ake samu, wani gyara za muyi, me ya kamata muyi duka muna yi, muna wanna abubuwa, muna amfani da su. Uhm, ko wane wata muna da, muna da wannan target ɗin, muna da wannan hassashen wata wata muke abubuwa. Saboda mu ga ƙuraƙuran da muka, muka samu da ci gaban da aka samu duka muna amfani da shi.

Eh, ina tara tsabar kuɗi amma ba da yawa gaskiya. Ina tara kuɗi in ya yi yawa ina, ina kasuwanci da shi ne. Ban ajiye tsabar kuɗi kawai ajiye ina kasuwanci da shi. Ina saye in sayar, in saye in sayar. Eh, bincika ajiye kuɗi, tsabar kuɗi a kalan ba ga banza ajiye bai, bai kawo mini ƙoshi shi. Ina, ina kasuwanci da kuɗina ne.

Eh, ina da tsari na aiki saboda abin da nafi yi domin in ƙara yin aiki, in dubi abokan aikina, ina kallon su ina ƙara jin ƙarfin gwiwa, da zan ƙara in cigaba da hazaƙa ina yin aiki yanda ya kamata. Mm, idan na kalli abokan aikina. Shi ke sa in ƙara yin aiki, in cika yin aiki ƙwarai.

A'a ina kwana a gado koda wani lokaci saman gado nake kwana. Ina kwana a gado saboda ai lahia yana lawa, wanda biye da lahia shi ke kwana ƙasa ne. Ana zaman lahia ayi ba kowa zai zauna ƙasa ba saboda in ka kwanta ƙasa ka tashi jikinka ya ringa yin zafi. Jikinka ya ringa ciwo, kwarai ya ringa ciwo.

Gaskiya murya na bai da ƙarfi, a hankali nike magana, ban da murya mai ƙarfi gaskiya. Ban da murya, inda ina da murya mai ƙarfi ai za ka ji. Ko ba haka ba? Murya na a hankali, a hankali nike yi shi, ban da ƙaton murya ne.

Ko yaushe ina amfani da waya nane a ko da wani lokaci. Ko da wani lokaci. Ina tare da waya na saboda ban wasa da ita. Tana kasancewaya na da muhimmanci. Ina da kusan komai nake arayuwana da waya nake yi. Kusan ko wani lokaci, ko wane lokaci.

Eh, ina dafa wake lokacin nan ma. A kowane lokaci ban yin hamma ban rufe baki ba. Kai tsaye ko ko ince ko ina nake in na yi hannu ma ina rufe bakina. Ina da mahimmanci a garemu saboda bai ma dakyau ko ka yi hamma ba ka rufe ba, bai da kyau Baida kyau ko kaɗan.

Eh, wani lokaci ina kallon taurari daidai, wani lokaci kafin in kwanta. In ina waje ina kallon taurari. Hmm, ina yawan kallon taurari a waje. Wani lokaci ina bacci kafin in kwanta saboda yana da mahimmanci. Yana da mahimmanci.

Sau ɗaya in dai ba taron gaggawo ke gare mu ba, a ko wane sati sau ɗaya muke, ko wane sati sau ɗaya muke ranar Laraba kenan. Laraba zamu zauna muyi magana, ya cigaba da matsaloli da komi a shashin aiki. Kowa zai kawo maganganu irin na shi da shawarwari da abubuwan da ya kamata mu sai muyi. Saboda wurin aiki ka san kowa da na shi ra'ayi da na shi ci gaba da zai bayar domin a samu cigaba. So ina bada shawarwari yanda ya kamata kuma kowa na bayar wa shiyasa muke yi a kowane sati muna yin irin wannan.

Eh muna da wurin da muke zuwa mu ci abinci. Ko wani ma'aikaci akwai inda yake zuwa ya ci abinci. Muna da kantin wurin zama inda ake zuwa a ci abinci. Ba ni kaɗai ba, duka ma'aikata kowa akwai inda zai je ya ci abinci. Manya akwai inda suke cin abinci, ƙanana da masu bi musu kowa da wurin cin abincin su. Ko wasu irin mutane da inda suke zuwa su ci abinci.

Eh, muna da katin kasuwanci. Muna da shi, wani lokaci mun haɗu da shi ba. Muna da shi. Ko wani lokaci muke tafiya da shi muke tafiya, da shi muke tafiya saboda, saboda ko da wani ya tambaye mu, muna tare da shi a hannunmu, muna da shi.

Eh, ko wane wata akwai kuɗin da nake biya, domin in dinga kiran waya. Ina biyan kuɗi kwarai na kiran waya. Ko da wane lokaci, baya yi shi. Muna yin shi amman, a wata wata muke biya. A wata wata.

A kowani ra-- kowani lokaci ina diban kalanda. Musamman in wata ya kusa ƙarewa, ina diban kalanda saboda albashina. Ina diba kowani lokaci na gani ya za'ayi. Ina diba.

Ina daidaita aikina da rayuwana, abubuwan dai babu sauƙi gaskiya sai dai kawai godiya. Saboda rayuwana gaba ɗaya kusan kashi tamanin ya ƙare a aiki ne. Na aiki ne ko da wane lokaci ina bakin aiki. Wanda lokacin da zan ce gashi, zan je in yi wani rayuwa ko wani abun ga kowane lokaci ina bakin aiki ne.

Lambar mu-- lambobin mu suna da yawa. Mm, lambobi mu suna da yawa suna aya nar gizo duk lokacin da mutum ya je zai iya ganin lambar mu. Ko wani lokaci muna, muna, muna ayanar gizo. Ko wani lokaci kuma mutum zai iya samun mu, mm, lambobin mu basu da wahala. Akwai na salula, akwai na kan fon.

A'a ina cin salat ƙwarai, ina cin salati ƙwarai. Ina, ina son salati, hmm wanda aka sa mai da ƙwai ciki, a yayyanka ƙwai ciki. Ina, ina son shi ƙwarai da gasake. Ina, ina haɗa shi da shinkawa, hmm shinkawa. Ina, ina son shi ƙwarai ƙwarai ina cin shi a kowane lokaci ina cin shi. Kuma, eh inba ci shi ina kasancewa cikin farin ciki a kowane lokaci, kowane lokaci.

Eh na fi son ruwan kore. Na fi son ruwan kore wanda ruwan kora ne. Gaskiya nafi son shi saboda ya fi daɗi. Ya fi daɗi, ya fi in ƙasa mashi mai ya dinga walƙiya. Yana walƙiya a ƙasa mashi ƙwai.

Tufafi, na fi son ƙananan kaya, ƙananan kaya wayanda ba su da nauyi, wayanda iska zai ringa shiga na ako da yaushe. Na fi son irin wannan kayayyakin gaskiya, na fi son su saboda kowane lokaci zan iya, zan iya yawo da shi, zan iya zuwa ko ina.

Eh ina cin tafarnuwa amma ba ko da yaushe ba gaskiya. Ba ko da yaushe nake cin tafarnuwa ba, saboda in ka ci tafarnuwa bakinka zai dinga yin wari. Kuma ni ban son bakina ya dinga yin wari gaskiya. Ban son bakina ya dinga yin wari. Amma yana da amfani a jiki kware da gaskiya.

Buru mu, mu faranta ma, eh, baƙin mu su kasance cikin farin ciki, mu biya musu bukukuƙancinsu, du'a wannan suke so muyi musu, muyi musu shi su wuce suna cikin farin ciki. So wannan na daga cikin abun da ke sa ni farin ciki. Yana zaune cikin burikam, bani kaɗai ba, duka ma'aikatan mu suna son irin wannan abubuwa.

A'a, na fi son kayan zaki gaskiya. Du abun da ke da alaƙa da zaki ina son shi, ina son shi gaskiya musamman zuma, kanga, duk abun da ke da zaki, duk abun da za a sa suga ko yana da alaƙa da zaki ina son shi saboda ina son abu me zaki. Ban son abu me gishiri ko kaɗan. Eh, ban son abu me gishiri ko kaɗan. Na fi son abu me zaaaki.

Eh, ina lulluɓe bargo in ana, idan ana sanyi ba, in ana sanyi gaskiya, ni kansa bargo in lulluɓe. Idan kuma ba a sanyi gaskiya ban lulluɓewa. Kuma ko ana sanyi indai ba sanyi yayi ƙarfi ƙwarai ƙwarai ba, gaskiya ban cika lulluɓewa ba. Ban cika lulluɓewa ba ko kadan.

Zafi ba ama magana gaskiya, ai zafi bai da daɗi. Gaskiya wani lokaci inda ana zafi yayi yawa, nakan je in yi wanka ne don idan nayi wanka nakan samu sauƙi. Zan yi wanka da ruwan sanyi, so in nayi wanka da ruwan sanyi nan kaga jikina ya dawo inda nake son shi amma ko kuma in neme inda ke da AC ko kuma fankan sama hakan ga. Indai akwai fankan sama to ban da matsala.

A ina, ina kule ƙofa idan zan kwanta saboda tsaro gaskiya saboda ina da kayayyaki a ɗaki na, beyawa in bashi buɗe ina bacci ba, sanuwa zai shigo cikin ɗaki ba. Sai sa ni ke kule ɗaki. Kusan koda yaushi ko na manta ban kule ba, wanda duk nake kwana tare da shi cikin ɗaki zai zo ya kule saboda ba mu kam bar ɗakin mu buɗe, ba mu bari gaskiya.

Gaskiya, ban da sa hannu masu gidaje na ogana shi ke da sa hannu. Akwai dai gehen da in za a yi wani abu, nikan sa hannu. In za a siye wani abu ha kan ga ina sa hannu. Man dai mafi akasaran sa hannun da ake ogana ke sa hannu. Saboda shi ne mai gidana shi ke da alaka da duk abun da ya shahi sa hannu shine ke da shi. Hmm.

Gaskiya ban iya ɗinka tufafi saboda ban koya ba, amma ɗinki bai da wahala ai. In nasa kaina zan iya shi. In nasa kaina cikin sati guda zan iya koyon yadda zan iya dinga yin ɗinki. Hakan ba zai yi wahala ba. In sha Allah.

Eh, na fi cin shinkafa da wake da miya. In kuma babu shinkafa da wake da miya, na fi unuwani da-- na fi amfani da, eh, indomie kawai. Ni kan ci indomie. Don shi ne abincin da ke saurin yi. Shi ne-- da shi da ƙwai hakan ga soya mana ƙwai. Ina son su, shi ma ina-- bayan shinkafa, babu abinda nake so kamar indomie.

Eh, ina, ina, ina ajiye kuɗi a asusun banki ko kuma in sayi wani kaddara in ajiye akanga. So shi ma yana matsayin asusu, yana matsayin ajiye ne. Lokacin da na nake baƙatan kuɗi, zan je in sai da shi. Eh, haka na ke yi. Amma ba koda yaushe ba.

Idan na ci abinci na rage indai yana da yawa nakan sa shi a fridgen ne, gidan sanyi inda ba zai lalace ba. Idan kuma bai da yawa gaskiya, eh ina, ina zubar da shi ne saboda a bai da yawa ba zai ishe ni ba ko da na ajiye shi. Mafiya kasada ya kan yake yi. Amma indai abinci na, na fi kashe tamanin na fi sa shi a fridgen. Na fi sa shi a fridgen inda bazai lalace ba.

Eh, duk lokacin da nake cikin damuwa, in dai a wurin aiki ne, to abin da nake kokari in yi kawai shine, na kan je in zauna da abokan aikina, in dinga magana da su ina farin ciki. Wani zai sa ni dariya cikinsu ko kuma in kira iyayena a gida, in dunga hira da su. Wannan zai sa ni cikin farin ciki. Shi kaɗai yake sa ni farin ciki in ina cikin damuwa a wurin aiki.

Eh, mafi a ƙasari muna ajiye bayanan, bayanan sirri da mu ka yi a kowane lokaci. Akwai inda mu ke ajiye shi saboda duk lokacin da, ah, bukatan hakan ya kasance za mu je ko mu ɗauko mu saurara muna ajiye wa saboda matsayin hujja hakan ga da wani abu mun ka yi magana da wani magana mai muhimmanci hakanan mu ke yi sai mu ajiye shi.

Eh akasarin abubuwan da na fi ina motsa jini jikina a ko da wane lokaci. Ina gudu, ina buga kwallo, sannan kuma ina atasahe. Ina cin abinci wanda na sani, yana ƙara lafiya, yana gina jiki, ina ire-iren wayanna abubuwan da ɗama.

Gaskiya abincin gargajiya na fi son zogale, ina son zogale kwarai kwarai. Ina jin daɗin ci zogale. Gaskiya shida ko rama aka gan ta cikin abincin gargajiya ba wanda nake so irin zogale. Yana da mahimmanci kwarai.

Eh ina cin abincin rana misalin ƙarfe biyu daide lokacin da nake cin abincin rana kenan. Idan kuma na makara ban samu cin abinci da wuri ba, aiki ya hana ni, biyu da rabi zuwa ƙarfe uku to lokacin ne. Amma dai mafi akasari na fici ƙarfe biyu. Eh na fi cin ƙarfe biyu.

Eh, gaskiya app dinda na fi amfani da su a ko da yaushe WhatsApp da Facebook da, da TikTok. Wannan gura ukun na fi amfani da su fiye da kowanne gaskiya saboda su ne koda yaushe, eh koda yaushe ni ke bukata sai kuma email, sai kuma akwatin sako na email dina, shi da yake duk wani abu na aikin ya taso nan yake zuwa.

Eh kullum gaskiya ina kwana ƙarfe goma da rabi hakanga zuwa shaɗaya. Eh, aman dai bana wuce shaɗaya. Mun fi akasari ban wuce ƙarfe goma shaɗaya. Ina kwanta sai dai in wane uzuri ke gareni ko kuma ina da, uh, maganganu da matane wanda zai hana ni in baci to Aman dai, du randa bana komai, ƙarfe goma da rabi zuwa shaɗaya na kwanta nayi bacci.

Gaskiya na fi son in hau mataƙala saboda ina motsa jini na saboda ban son zama wuri guda ko kaɗan. So idan kana anfani da mataƙalan nan to kana atisaye ne jikin ka na motsawa, jinin ka na motsawa kuma yana da muhimmanci ƙwarai da gaske, yana da muhimmanci ƙwarai. Indai ina sauri ne zan hau wannan lift ɗin amma indai ba na sauri to ban hawa lift tattakawa ni ke yi.

Eh ina fara aiki na ƙarfe bakwai na safe. A ko wane rana na ƙarfe bakwai na safe nake fara aiki. Kosan ko wane lokaci. Ban futo da wuri ba kuma in fito ƙare takwas. Amma mafi akasari ƙare bakwai ne saboda shine lokacin fitowa aiki. Kosan ko wane ma'aikata mafi akasari ƙarfe bakwai ne ake fita aiki. Don dai wuce ƙarfe bakwai ya makara.

Eh, abun da ke ba mu ƙwarin gwiwa a aiki bai wuce shugabancin masu gidajen mu ba. Saboda in akwai haɗin kai, to aiki zai zo da sauƙi. Zai ƙara ma mutane ƙwarin gwiwa har dai in kana da mai gida wanda ke da hankali, wanda ke da hankuri, so za ka dinga jin dadin aiki kwarai da gaske yi.

Eh, na fi samun kuzari da safe idan nayi wanka na karya na fito aiki. So nakan ji kuzari ƙwarai ƙwarai da yamma kuma gaskiya na gaji lokacin nayi aiki na gaji ban da wani kuzari a lokacin. Gaskiya mafi akasari na fi jin ƙarfi da safe ne, na fi jin kuzari da ƙarfi da. Saboda lokacin ne ba ka yi aiki ba ka tashi bacci da ƙarhin ka.

Eh ina cin citta cikin abinci, ina cin shi tare cikin miya. Ana sa min shi cikin miya ina, ina cin gaskiya. Ina son citta saboda na ji an ce yana da amfani a jiki shi ma.

Eh, ina riƙe-riƙe ina sa riga mana. Ina riƙe-riƙe, ina riƙe-riƙe aljihu na. Kwarai ma saboda nan nike sa kuɗi. Ina sa kuɗi, ina sa makulli, ina sa abubuwa dayawa a cikin aljuhu. Saboda yana da mahimman ci. Ban mayin riga ban, taba yin riga da bai da aljuhu ba.

Ina kallon wata da dare musamman, eh, in ya kai, in ya kai tsakiyan nan lokacin da yake da hasken nan, kamfito waje inta kallon shi, ina kallon shi. Ina jin daɗin kallon wata da daddare, an dai in ya raba tsakiyan nan lokacin nan yana da haske, kana ganin ko ina da idonka. To lokacin, lokacin da yake daɗin kallo kenan.

Eh, ina amfani da man kaɗe. Shi ne ke sha jikina gaskiya saboda yana da amfani a jiki. Man kaɗe ba, shi ne ke amfani da shi. Kusan kowane lokaci ina yi wanka, shi ne ke shahawa. Shi ne ke sha hawa.

A'a, na fi son miya mai sanyi gaskiya, ban son miya mai zafi ko kaɗan saboda ban iya shan ta yanda ya kamata, ban shan ta yanda ya kamata. Amma idan miya yana da, yana da sanyi, za ka sha shi yanda kake so. Kuma zafi ne ko ka sha shi, ba za ka shanye shi yanda ya kamata ba. Dole sai ka jira shi yayi sanyi saboda ba za ka iya shan shi yanda yake da zafin nan ba. In ba haka ba zai ƙona ka, zai ƙona ka. Kuma bai mada in yana da zafin nan ba ka samun ɗanɗanon da ya kamata. Ɗanɗanon da ya kamata ka ji a bakin ka ba ka samun shi. Koko ko kaɗan ba ka samun shi.

Eh, na fi so in je wurin shuke-shuke. Na fi so in tafiya, duk shekara nakan yi tafiya. In je inda zan huta, in da babu hayaniya, a kanga babu suratan mutane, a kanga dasauran su. Na fi so in je ire-iren wannan wurin gaskiya. Na fi samun farin ciki.

A na fi son da alƙalami. Na fi amfani da alƙalami ko da wani lokaci saboda da shi nake rubutu. In dai zan yi zane ne nake amfani da alƙalami amma dai wurin rubutu ai nafi son alƙalami. Fensir ai na zane ne ai. Eh na fi amfani da alƙalami.

Eh, cikin naman da na fi so, na fi son kayan ciki Kaman caji hakan ga Gaskiya nafi son shi, sabida yana da daɗi ƙwarai da gaske Ina son cin shi ƙwarai ƙwarai. Ina son shi, kayan ciki, farfesun kayan ciki wanda ake yin sa da yaji da barkono, mai barkono mai daɗi.

Eh ina son zama kusa da taga, kwarai ma da gaske saboda iska ya dinga shigowa, ya dinga shigowa ko da wane lokaci. Lallai ina jin daɗin zama kusa da taga. Musamman lokacin zafi, lokacin zafi ina zama in buɗe taga saboda iska ya dinga shigowa saboda rashin shigowan iska ɗaki babban matsala ne saboda kuna numfashi ba inda iska ke, ba inda numfashin ku ke hita saboda ya shigo.

Gaskiya ni ba na kira yanka yi kayayyaki na ko kadan. Ban taɓa ba ko, ko soɗaya ban taɓa gwada kayana ba in ci wannan kayana kala-kala, ni ko ban taɓa kira yaba. Saboda ni ba ma san kayana kala nawa yanzu magayan kaɗai. Ba san kala nawa yayi kayana. Inda ni ba mace wane mai zai kai ni kira yanka ya. Ai ba kira yanka ya asi mata.

Eh ina sayan kaya a yanar gizo sosai ma ko kayana duka a yanar gizo nake sayan su saboda yafi sauƙi. Ina zaune se dai a kawo mini shi har gida. Yafi sauƙin harka.

Ko da wane lokaci ina da caja tare dani duk lokacin da waya na yayi yi, yi batirin shi ya je ƙasa, ina cajin shi a ko da wane lokaci. Ina cajin shi, amma dai nafi cajin shi gaskiya da da dare, da da dare na fi yin cajin shi ko da gari zai waye, zai ishe ni har wuni gaba ɗaya sai na ɗawo gida sannan in ƙara yin caji.

Eh, rubutu na yana da kyau saboda ni bahago ne. Kuma mu masu rubutu da haggu mun'iya rubutu gaskiya. Rubutu na yana da kyau, bakin gwargwado sai dai godiya. Na iya rubutun Arabic, na iya na Hausa, na iya na Turanci. Ko wane na iya cikinsu. Ina son yin rubutu, ina jin marmarin rubutu kwarai ko da wani lokaci.

Eh, ina sauraren rediyo ayanar gizo, ina sauraren BBC Hausa, daga ƙarfe huɗu ko wannan ƙarfe huɗu ina sauraren shi. Ina dan jin labaran abubuwan da duniya suke ciki, na kam tsaya in saurara inji.

Eh, ina koyan Yarbanci. Akwai yaren da nake koyo ana ce masa Yoruba. Shi kuma ya- wannan yaren yana kudancin Najeriya ne. Nakan koyi shi ƙwarai da gaske saboda ina so in iya yaren ƙwarai don wani lokaci mutanen da nake alaƙa da su akwai wannan yaren da yawa. In suna yi, nakan saurara. Ina fahimta kuma yaren yana burge ni.

Abun da nake tunawa da ga yaranta na shine lokacin da nake yaro ƙarami, lokacin da nake yaro ƙarami muna yawo, muna, muna zuwa rafi, muna wanka, muna abubuwa da yawa. So duk lokacin da na tuna wannan abun, eh, nakan ji daɗi ƙwarai kuma ina yawan tuna shi.

Eh, bikin da na fi so shine bikin zagayowar ranar haihuwa na. Bikin birthday dina yana daga cikin bikin da nake yi, nake farin ciki a kowanne shekara. Na jin daɗin wannan bikin. Kowanne shekara in yazo ina, ina yin wannan bikin saboda ina kasancewa cikin farin ciki a duk lokacin da nake yin shi.

Eh, lokacin da duk ruwa ke zuwa neman wuri nakeyi, in natsu in dinga sauraron wannan kukan na su faɗuwar ruwa da su ke yinnan ina jin daɗin in dingajin ruwa yana faɗuwa. Wani lokaci kuma yana sa ni bacci. Wani lokaci in ruwa na faɗowa yakan sa ni bacci kwarai ina jin daɗin ana ruwa.

Na fi son takalma mai rufe ƙafafuwa gaba ɗaya wanda zan sa safa. Irin wannan na fi son shi, shi ni ke yin yi da shi kowane lokaci saboda zan iya, na fi jin daɗin tafiya da shi in kuma zan iya yin gudu, zan iya ƙafa na kuma ba zai yi datti ba. Toh ina, ina jin daɗin amfani da irin wannan takalma shoe wanda ke rufe ƙafa.

Gaskiya ina jin farin ciki ƙwarai, duk ran da na ji an ce za a biya albashi. Nikan shi ne ranar da na fi jin farin ciki a ranakun da na ke aiki a cikin ranaku, saboda ranar na san ina da kuɗi zan biya ma kaina buƙatu da yawa. Zan biya ma kaina buƙatu da yawa kuma zai ƙara mini ƙarfi wurin, wurin yin aiki daga kwazo Da sauran su.

Eh, yanda nake ƙara kai na wurin sauro bai wuce net ba. Eh, wani lokaci, duk lokacin da keda akwai sauro zan ɗauko net ina ne in sa. Net shi yake mini maganin sauro. Inna sa net ba ƙara jan kukan sauro ba. Lantana ma ya cije ni mafi akasari amma net shine maganin sauro. Ko da wani lokaci saboda ba ko da wani lokaci ake da sauro ba. Daga ka ji sauro ka sa net shi kenan ba zai bari ya shiga ba.

A kowane sati akwai man da nake wanke kai na da shi. A kowane sati sau biyu hakan ga, ina amfani da man shamfo in wanke kai na, yi dal datti dakomi, dakomi. Bayanshi kuma ina amfani da a man da ke ƙara ma kai lafiya ƙwarai da gaske. Bayanshi ina shan ƴaƴan itace wanda zai ƙara mini kyawanga shi.

A ina iya jefa dutse nesa ƙwarai ma saboda na yi jefa mangoro Ina yaro mukan je jifam mangoro, ko min nisan shi mun na jifa. Ina iya jefa ƙwarai. Ina iya jifa. Musamman in za mu jeho mangoro ko kashu haka, ko min nisan wuri muna jefa.

Shagon da na fi zuwa gaskiya, a, shagon da ake cire kuɗi. Shagon da ake cire kuɗi shi koda yaushe, kullum sai na je, na cire kuɗin da zan sayi wani abu. Ko wane rana sai na je. Na je shi ne dai shagon da na ke zuwa gaskiya.

Inda nake ajiye takardun aikina a yanar gizo a kafafen sadarwa, inda akwai akwatin email da nake, akwai akwatin da nake, nake ajiye takardu na gaba ɗaya. Duk wani abu mai mahimmanci da nake sashi, nan nake ajiye shi. So ban buƙatan in din in je in ajiye shi a ɗaki haka ko wani wuri. Ina da inda nake sashi a wayana. To duk lokacin da nake buƙatan shi shiga kawai zan yi in cire shi.

A gaskiya wurin wanka ban, bana rera waƙa ko ban iya rera waƙa koda yaushe ban iya wa. Amma dai in dare ina cikin mota ne hakan ga nakan rera waƙa kuma ina wani wuri nikaɗai hakan ga ni da yarinya na muna iya mu dinga yin waƙa. Amma in dai ba haka ba gaskiya bana ya.

Gidan abincin da na fi so shi ne McDonald. Shi ne gaskiya ina son abincin McDonald saboda yana da inganci, yana da daɗi. Ina farin ciki da wannan abincin kuma ko da wane lokaci nakan ji can in ci abinci.

Eh, a cikin abokantaka abun da ya fi komi muhimmanci shine taimakon juna. Taimakon juna ka tsayar da, ku tsayar da juna lokacin daɗi da babu daɗi, da lokacin farin ciki da lokacin bakin ciki a koyaushe ku tsayar da juna. Shine lokacin, shine muhimmanci a cikin abokantaka da riƙon amana.

Gidanmu kusan duwunnin abu da akeyi nikeyin shi saboda nine baba a gidanmu. Kusan komi nike kawo. So kashi tamanin abinda ake a gidanmu nike ɗaukan nauyi shi Nike badawa ayi komi da komi. Duk wani abu da ake buƙata nike basu suyi.

Ayukan da suke da muhimmanci a wurina, a ko da wane lokaci in na dawo aiki, ina tsayawa in diva, gobe mai zan yi, abubuwa masu muhiimmanci ina rubuta su, inyi setting ƙararrawa daga lokacin aikin nan yayi waya na zaiyi ƙara ina diba, in ma na mantane zai tuna mini in cigaba da aiki yana cikin abubuwan da ke ƙara mini ƙarfin gwiwa ina aiki yanda ya kamata. Ko da wane lokaci.

Eh gaskiya babu inda nake son ziyarta a rayuwana duniya dai da ya wuce Saudi Arabia. Ina son in je in ziyarci garin ma'aiki, in yi ibada, in yi addu'a Allah ya kawo ma kasarmu zaman lafiya, ya ba mu kwanciyar hankali gaskiya wannan Saudi Arabia nan ne babban wurin da nake son in ziyarta a rayuwa na. Shi ne mafi shaharan wuri da nake so.

Gaskiya ban kunna kendir a gida saboda inda ni ke koda yaushe muna da wuta, banda alaƙa da kendir ko kaɗan. Ina dai in ka ga nasa kendir, to lokacin birthday wani ne haka ko wani program haka, indai ba hakan gaba, banda ban kunna kendir ko kaɗan, ko so kaɗan ban kunna saboda koda yaushe muna da wuta mu.

Wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Ina son wasan ƙwallon ƙafa ƙwarai ƙwarai ina son shi. Saboda ina bugawa tun ina yaro shine wasan da na fi so. Ina yawan buga shi.

Ina son karatun litattafai ƙwarai ma, saboda ina yanzun haka ina da litattafai a ɗaki na ina da su saboda ina son karatu. Koda wane lokaci ina jin daɗin in ga ina yin karatu. Ina jin daɗi inga ina karatu litattafai na turanci da na tarihi, musamman na tarihi da siyasa. Gaskiya ina son karatu littahin siyasa da tarihi.

Eh, na, na shi-- na shirya shi hakanan. Yana daidaita hasken waya. In ya yi haske ƙwarai, zai rage haske. In ma bai da haske, zai ƙara haske da kanshi. Duka na yi wannan a waya na Ina tsara shi dai, ni ke tsara shi ga inda nake so. Inda duk nake so haka yake.

Wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Ina son wasan ƙwallon ƙafa ƙwarai ƙwarai saboda ina bugawa, bayan ina bugawa kuma ina kallo. Ko da wani lokaci ina kallo. Gaskiya na fi son wasan ƙwallon ƙafa.

Eh abun da nake yi da farko lokacin dana isa ofis shine, eh, nake yin addu'a, nayi addu'a na zauna sai in diba menene yakamata inyi wasu aikuna ne yaka mata in yi nin rana, zan diba kwamfuta na sai in cigaba da aiki shine abu mai mahimmanci wurina.

Eh, abubuwan da nake amfani da shi bai wuce guda biyu ba gaskiya. Mashin ɗin da nake amfani da shi guda biyu ne. Guda kuma ƙanina ke hawan shi, amma dai wuri ɗaya shi ni ke tare da shi koɗa wani lokaci. Randa ba zan hau mota ba, shi zan hau.

Eh, ina magana da abokan cinikayya na ta yanar gizo mafi akasarin su. Du wanda ke buƙatan mai wani abu a yanar gizo yake, nema na sai in yi magana da shi du abun da yake so in yi mishi mafi akasari. In kuma zai zo ne zan ba shi adireshin mu sai yazo ya sa. Meaning in zauna muyi magana da shi, in ji bukatocin shi, in ji abin da za mu iya yi mashi.

Gaskiya ban iya ba saboda ban taɓa yi ba. Ban taɓa yi ba, ban iya ba. Siri in za a koya mini ban iya ba. Ban taɓa yi ba. Tun ina yaro ban taɓa yi mun faɗa ba. Tun da nake, ba ruwa na.

Eh yadda nake tafiya, mafi akasari na yi tafiya na jirgi ne, indai nesa zanje da jirgi nake, tafiya koda wani lokaci. In ka ga na yi tafiya da mota to inda zan je baida nisa, tafiya na awa guda ne ko awa biyu.

Eh, a ko wane lokaci ina yin addu'a, a kowane rana ina yi, ina yi saboda ina sallah sau biyar a kowane rana sannan kafin in yi bacci nakan yin addu'a. Ina tashi zan je wurin aiki ma ina addu'a. Ina yin addu'a a koda wane lokaci. Kusan kullum ko ɗa rana da safe da daddare duka.

Duk lokacin da zan sa ƙananan kaya sai na sa belt. Ko da wane lokaci, kullum inda zan sa ƙananan kaya sai na sa belt. Gaskiya indai ka ga ban sa bel ba to ba ƙananan kaya na sa ba. Amma mafi akasarin lokutan da, lokutana. Ko da yaushe ina tare da bel, ko da wane lokaci, ko wane rana, ko da safe, ko da rana, ko da daddare ina tare da bel. Saboda banda jiki wanduna na bazan isa su ba tare da bel ba.

Eh na fi ci da cokali gaskiya musamman shinkafa da cokali nike cin shi. Tuwo ne dai in zan ci wani lokaci nike sa hannu saboda shi tuwo dai da hannu muke sakawa bamu sa cokali. Amma dai eh da cokali nike cin abinci muna ko da wani lokaci.

Eh gaskiya nafi son kofi, gaskiya nafi son kofi. Ko da wani lokaci shi nake sha. Ina son kofi kwarai-kwarai saboda yana da mahimmanci, yana da mahimmanci a jiki. Kusan ko da wani lokaci nake, ina son shi ko da wani lokaci.

Koda wani lokaci ina gaban ai computer na koda wani lokaci. Duk lokaci da sa ko yashigo mani, to in de ka gaban amsa ba na fita ban kusa ne amma dai koda wani lokaci ina, ina ansa sakon ni. Muna sa mu sakon ni sama da dari, dari koda wani lokaci so.

Ina karanta jarida. Ko dawani lokaci ko ina karanta ta. Ina karanta na, eh, Monday Dailies, Daily Times duka ina karanta su. Ko dawani lokaci ina karanta wa. Ai ni ma abokin karatu ne.

Gaskiya ban shan magani kullum, in ka ga na sha magani to ban da lafiya ne, shine kawai ke sani in sha magani. In ba haka ba gaskiya ban shan magani ko kaɗan ban taɓa. Ammande in ban da lafiya ina sha. Amman lafiya na lau ba na shan shi gaskiya ba, kullum nake sha ba. Kullum nake sha ba.

Eh, duk lokacin da sabon fim ya fito nakan je in kalla. Ina son kallon sabon fim ko da wane lokaci. Inda aka ce mini sabon fim ya fito to nakan je in kalle shi. Nakan je in kalla saboda ina son zuwa wurin kallo. Ina son zuwa wurin kallon fim ko da wane lokaci ko. Musammani da yarinyana mun fi zuwa kallo ne da yarinyana kusan kowane Lahadi.

Gaskiya ba kullum na ke kunna Bluetooth ba. Ba kullum na ke kunna Bluetooth ba saboda, saboda duk wani abu da zanyi ko mi ina da shi a wani waya ko wani, ko a mota haka ƙona ba sai na kunna Bluetooth ɗin waya bakowa wani wuri haka. Ba kullum na ke kunna shi ba.

No bana sa inifom wurin aiki, aikin mu bai da inifom ba sai ka sa inifom ka. Kayan gida ne da za ka sa, ƙananan kaya masu kyau su za ka sa. Su ne mu muke amfani da su koda wane lokaci.

Ina yin aikin ciniki a kasuwa duk lokacin da na je sayan abu. Nikan je kasuwa sayan abu, in na je nikan muna ciniki, muna ciniki. In kamar zan sayi dabba, hakan ga. Zan sayi shanu ko akuya ko rago, hakan ga ciniki muke yi. Ciniki muke yi in sayi.

Eh, tun da safe na kan ji kukan zakara wannan lokaci. Kaji zakara yana kuka amma ba ko da wannan lokaci ba fa. Ba ko da wannan lokaci ba saboda eh wani lokaci unguwan da ni ke babu kaji. Amma ai na san kukan zakara kwarai ma.

Eh ina cin abinci a titi tun da ban yi aure ba ai banda zaɓi ina cin abinci a titi. Kusan ma ko da kullum sai na siya abinci bakin titi kullum. Ya fi sauƙin kuɗi, beda beda tsada ko kaɗan beda tsara.

Eh, lokacin yadda nake tabbatar da ingancin aiki, idan na je kostoma ya ce yana farin ciki, to na san eh lallai aikin da muka yi ingantacce ne. To daga lokacin da na ji kostoma yana farin ciki, to wannan lokacin jikina zai ba ni eh lallai aikin mu ingantacce ne kuma lokacin zan yi farin ciki ƙwari da gaske.

Na fi son gaskiya lemu da kankana shine nafi so ko dawani lokaci. Man dai wani lokaci nikan sha abarba saboda shima abarban yina da amfani a cikin jiki, yina da amfani ƙwarai da gaske.

Ina farkawa ƙarhe shida na safe saboda in je in yi sallah. Idan nayi sallah nayi, nayi wanka, sannan zan zauna in dinga, in nayi sallah, in zauna in dinga addu'a. Idan gari ya waye, zan, zan yi shi in fara yin shirin aiki. Daga nan sai in kama hanya in zo wurin aiki.

Gaskiya ban un hani da kunnen waya ba ko zuwa lokaci ba gaskiya. An ka ganani in ungo hani da kunnun waya, ina ungo hani da shi ne idan ina cikin taro ina tsoron in saurari abu ban son in damu mutane sannan nake sashi. Amma in dai ni kaɗai gaskiya ban, ban saba kunnen waya saboda ban son wannan ƙarin yana damuna a kunne da sauronsu.

Eh na fi son aikin da be da, be da, be da silin akan ga wanda akayi POP. Wanda aka zane hakan ga. Na fi son irin wannan ɗakin gaskiya kuma na fi son ɗaki da duhu. Ban son ɗaki da haske ko da yaushe. Ba na jin daɗi ko kadan.

Eh ina da, ina anfani da Wi-Fi a gida, da ofis ko da wani lokaci. Duk Lokacin da, eh aka turo min saƙo zan gane shiya sa ni ke anfani da shi. Ya fi so, ya fi daɗin aiki. Gaskiya ban anfani da ko wani ban sayin data da wannan Wi-Fi shi ni ke anfani ko da wani lokaci.

Eh, ina amfani da matashin wuya. Ina amfani da shi saboda zamani duk abunda zamani ya zo da shi, muma muna amfani da shi. So lokacin da wata waya ta fito, haka muna ƙari mu nema in sayi saboda in shiga zamani.

Gaskiya ina da takalma, ina da takalma zai kai kala shida ko bakwai haka, ina da takalma kusan kala bakwai. Duk da ban damun da takalma ba gaskiya takalman da na ke saye masu tsada ne wanda za su min shekara da shekaru ba su lalace ba saboda ba ko ina na ke zuwa.

Eh, lau nin ja gaskiya, lau nin ja ya fi yawa. Ja da, ja da fari, ja da fari ya fi yawa. Ja da fari da, da ruwan haki amman dai, jan nan dai ya fi yawa gaskiya.

Launin labulen da mu ke da shi, eh, mai ruwan, mai ruwan haki, mai ruwan haki shine fi amfani da shi, mai ruwan kore shine fi amfani da shi. Yanzu haka shi ke cikin daki.

Eh ina shan shi ƙwarai ma saboda ina son 'ya'yan itace. Ko dai shi banda abincin da yawuce su, ko dai wani lokaci su nake sha. Ina jin daɗin shan su.

Inde lokacin da na zo na iske layin, na kan jira yanda kowa ya bi layi nima in bi, saboda in bi yanda tsarin doka ya ce, yanda tsarin doka ya ce haka zamu. Shiyasa duk yanda, duk yanda nake tafiya haka nake abubuwana, haka nake bin tsarin doka saboda ban son in yi abun da ya saɓamaa doka.

Ina shan ruwa, ina shan ruwa mai sanyii musamman idan ana zafi ƙwarai. Saboda in ana zafi gaskiya, na fissan in sha ruwa inji, inji yanda abubuwan suke. Amman dai, indai ba a zafi ba ko da wani lokaci ni kai shan ruwan sanyi ba. Saboda in ina yawan shan shi zai sa ni mura. Kuma ban son in sha abunda zai sa ni mura. Amma ruwan sanyi yana da kyau a jiki, yana da kyau ka rinƙa shan ruwa ko da yaushe. Saboda ya bari jikinka ko ina ya yi tsaki, ko ina jikinka ya yi tsaki. Kuma ruwa yana wanke ko ina ne a cikin jikin mutum. Saboda haka yana da kyau mutum ya rinƙa shan ruwa. Ina shan ruwa sosai, ina shan ruwa sanyi, ina shan shi. Ina son shi ko da wani lokaci.

Eh gaskiya ina yin waƙa cikin zuciya na, nika yin waƙa. Wata rana ni kaɗai ma zan zauna in ta rera waƙa cikin zuciya na. Ina tare da mutane amma ba su san me nake faɗi ba. Ko kuma wata rana in tuna da wani waƙa kawai da nake so, ni kaɗai zan zauna in dinga yin shi cikin zuciya na. Wanda nake tare da shi ma bai san me nake faɗi ba. Amma ina yawan yin shi ma, ko da yaushe ina yawan yin shi.

Duk lokacin da nake jin damuwa, abun da ke fara zuwa mini a rai guda ɗaya shine, eh, in yi addu'a. In yi addu'a, zan yi alwalla, in yi sallah. To in sha Allah damuwa na zai yi ta. Shi ne mafi akasari abu wanda na fi yi ke nan. So indai ina addu'a, indai ina addu'a sabida Allah ya ye mini damuwa nan. Ko dawani lokaci indai mutum na cikin matsala to, yayi addu'a. Indai mashi yayi addu'a to in sha Allah, Allah zai cire mashi damuwanshi. Allah ya yadda wannan damuwa zai zama tarihi. Amma mafi akasari lokuta in mutum na cikin damuwa, na kan ji in zo na, ni kaɗai ne ban son in tsaya tare da mutane. Ban son in damu kowa, ban son kowa ya dameni. Saboda in ina ni kaɗai na yi samun kwanciyan hankali. A hankali, a hankali, a hankali, a hankali, na hankali na zai dawo yanda yake. Zan kasance cikin farin ciki. So, ire-iren wannan abubuwan yana cikin abun da duk lokacin da nake cikin damuwa shine ke yi. Musamman dai in wani ne ya bata min rai To, yanda zan yi in cire kai na cikin lokacin da nake cikin damuwa shine in zo na ni kaɗai, in dinga addu'a har lokacin da Allah zai yaye mini wannan damuwa. Lokacin kuma duk wanda nake tare da shi, indai ya ganni ni kaɗai, ya ga na koma ke ni kaɗai mafi akasari. So, ya san kila ina cikin damuwa ne to zai kyale ni saboda a lokacin nan ya san ban son damuwa, ban son kowa ya dameni. To mafi akasari haka nake yi. Amma ba ko da yaushe ba, ba dai a abunda nake yi wanda yawu ci addu'a. Addu'a nan ya fi tasiri.

Eh, ina zuwa kasuwa irin ranar Lahadi hakan ko Asabar saboda ranakun da ba ayin aiki ne. So wannan ranakun nan su ke sa, eh, in samu lokacin da zan je kasuwa inyi siyayya, duwwani abu da nake bukata wanda banda shi zan je in siya. Zan, zan sayi komi da komi, in na sayi komi da komi sai in shiga aiki. Amman dai gaskiya na fi zuwa ranar Lahadi. Ranar Lahadi shine ranar da muke zuwa aiki. Kuma wani lokaci ma duk ran da abokaina za su je ko da ba ran Lahadi ba in za su je kasuwa zan raka su. So in na jewo, na ga daman kawai ranan in zaɓe shi in ce to rana kaza zan dinga zuwa. Amman dai dani da abokaina duka gaskiya mun fi zuwa ranar Lahadi saboda ran da ba muyin aiki kenan. Ranakun da ba mayin aiki yawancin mu duka ba muyin aiki. Ba mayin aiki saboda lokacin aiki ba mu da lokacin da za mu ce mu je wani wuri muyi wani abu. Ba mu da shi. Amma kaga duk ranan da aka ce maka ranan da mutane ba su zuwa aiki ne to ranan in ka je kasuwa za kaga ya cika.

Eh ina son zama amma ba ko dai ba ina daɗe zaune ba gaskiya. Ban son in daɗe ina zaune wuri guda bana so ko kaɗan. Ban jin daɗi ina zaune wuri guda bana jin daɗi ko. Na fi son ina yawo. Amma saboda aiki na kusan awa tara ne to awa-- cikin awa tara nan zama ya fi yawa. Zan iya awa takwas zo ne. So awa takwas innan kuma mutum ya zauna wuri guda beda daɗi. A wani lokaci ma ko ina zauna ma dai nakan gaji da zama. Nakan gaji da zama sai dai kawai in ci barin in tashi in wuce. In ɗan zazzagaya in motsa. Amma dai gaskiya ban son zama wuri guda. Ban son zama wuri guda ko ko kaɗan.

Gaskiya ban san yawan danginmu a gida ba saboda suna da yawa. Aƙalla mutanen da ke gidanmu danginmu da yawa Cikin gidanmu mun kai, mun kai mu goma amma dai danginmu, danginmu gaskiya munfi mutum ɗari biyar. Indai zan tsaya in ce duka danginmu wayanda na sani To wallahi sun yi mutum ɗari biyar. Suna ma da yawa ba su yi misaltuwa suna da yawa. Don ko na ce zan kirga maku su baza su girguba amma gaskiya aƙalla dai mutun dai kai ɗari biyar ɗin nan. Amma dai cikin gidanmu ba mu wuce mu, ba mu wuce kama mu goma ba hakan ga. Da ni da iyaye na da ƙannaina duka ba mu wuce kama mutum goma ba gaskiya. Sai dai kawai cikin unguwa hakan ga da sauransu.

Amma wanan al'ada mun nima ba mu, ba mu cin abinci mu kaɗai, ba mu raba abinci daban-daban. Tara muke cire kowa, haka muke abubuwa musa godar. Mu ba mu yarda mu ci abinci daban-daban ba saboda albarka. Albarka yana da muhimmanci ƙwarai wurin. Mana tunanin idan mun ci abinci wurin mutane, mun ka raba abinci tare da mutane muna, muna samun albarka wurinsu. So raba abinci da mutane yana da muhimmanci ƙwarai kuma yana yi ƙwarai da gaske. Kusan ko da wane lokaci yana yi, ko da wane lokaci. Musamman lokutan azumi da sallah. So irin lokutan da ake raba abinci ke nan da mutane dai an ware sauran dangi. Eh.

Eh, nakan ji hayaniya saboda inda nake akwai hayaniya ƙwarai. Ina jin hayaniya gaskiya wani lokaci. Amma da yake na saba, abin bai cika damunaba yanzu gaskiya. Ba kowane lokaci yake damunaba saboda na tashi cikin hayaniya ne da taro na jama'a. Wannan yana riga bi cikin jini na, na riga na saba da shi ko. Saboda wannan bai bata min rai ko kadan. Amma ba kowane lokaci ba, sai wani lokaci na fi son koma inda babu hayaniya, in zauna ni kadai. Saboda ban son mutane su dameni, indai wurin aiki ne, bana, bana son hayaniya. Amma ba wurin aiki ba ina gida, ina jin hayaniya bai damuna ma ko kadan saboda na riga na saba, na riga na saba.

Gaskiya furar da na fi so, eh, furar da na fi so shi ne, eh, wannan furan. Eh, akwai wani, akwai wani fure na, na abarba kanga. Ina son shi. Wani ja ne a, na abarba hakan ga. In shuka abarba a garden hakan ga, so ina kallon shi ina jin dadi. Yana sani farin ciki. Yana sani farin ciki kwarai da gaske saboda irin wannan furan in kana kallon shi ko kana cikin damuwa, in Allah ya yadda zai yaye maka damuwan ka. Kuma mafi akasari gaskiya, mutane suna yawan kallon shi.

Eh, akwai app idin nake ajiye wayoyi na da duk wani abu da ya shafi hoto da bidiyo, duka ina ajiye su. Ina da application da nake ajiye wa saboda mun shigo zamanin yanzu wanda ana ajiye kayayyaki cikin sauƙi. Ina ajiye su a Google dina ne, ina tura su gaba ɗaya a email dina ne. Akwati na na email nan nake ajiye hotuna na, da takardu da komai nawa can nake ajiye shi. Saboda yafi sauƙi ko bayan shekara nawa ne zan zo in cire shi, zan zo in cire shi in kalla. Bazan kalla ba kuma in cire shi saboda ya zama tarihi.

Eh, ina gina dangantaka da kasuwanci wurin, eh, yin abin da ya kamata saboda duk abin da na san kwastoma baƙina suna so zan yi ƙoƙari in faranta musu rai saboda indai na faranta musu rai, to za su ƙara neman min jama'a sannan kuma kasuwancina zai inganta yanda ya kamata. Shi ne abin da nake yi, kuma ina kasancewa cikin farin ciki tare da kowa a duk lokacin da nake bakin aikina duk wani wanda ya zo ina tabbatar da na faranta mashi rai saboda ya je da farin ciki saboda ya ƙara kawo na wasu kwastomomi domin kasuwancin mu ya ci gaba. Shi ne mafi akasari abubuwan da na fi yi a lokacin aiki.

Eh muna sadarwa a wurin aiki ta fannin, eh Zoom haka a waya. Akwai application mai suna Zoom mafi akasari nan muke sadarwa muke maganganu, mu za muyi share wuri da wani abu wanda ya shafi ci gaba hakanga. To ta nan mukeyi, in kuma ba ta nan ba muna amfani da, da conference room kaman ɗakin taro hakanga inda zamu zauna, a tattauna ga me da, dukan abu da ya shafi aiki. Gaskiya mafi akasari inda muke sadarwa, inda muke sadarwa kenan.

Eh ina tofa miyau duk inda ya kamata irin inda babu mutane hakan ga, ina neman wani wuri ko kuma a cikin makewayi hakan ga nakan je in tofar da miyau ko kuma in tufar ƙasa sai in rufe. Ba zan yi shi inda zai takura ma mutane ba. Banka yin irin wannan, ban shiga hakkin mutane ba, bancika yin hakan nan ba gaskiya. Kuma mafi akasarin wani lokaci na kan je, na kan je eh indiba inda babu mutane sai in zubar da miyau.

Eh ina bacci kamar-- ina kallon wayana kamar sa'o'i irin tara hakan ga zuwa goma a cikin awa ashirin da hudu. Saboda a ko da yaushe da wayana nake aiki. Ko da yaushe ina tayar da wayana. Bambarin wayana ya huta ko kaɗan. Sai in zan kwanta bacci sannan wayana ke hutawa gaskiya. Kusan ko da wane lokaci ina amfani da wayana ni. Babu lokacin da wayana bai aiki kowane lokaci. Saboda akwai caji balantana ace ta mutu, ina amfani da Wi-Fi ne. A ko da yaushe akwai data ko da wane lokaci. Saboda hakan ni ko da wayan ko da wane lokaci sa'o'i yakan fi tara ina amfani da wayana.

Eh, muna sa hannu, kowa yana sa hannun kalan shi akwai wayanda za su zo su yi thumb print, su dangwala hannu. Akwai wayanda kuma zane suke yi, amma ne masu zanen dai sun fi yawa gaskiya. Kuma muna yin shi ne, muna yin shi ne kowa zai yi kalan na shi irin wanda ya iya. Koda wani lokaci kowa zai yi kalan na shi wanda ya iya. Amma eh, in baka iya zane ba, wannan sa hannun, kana iya, kana iya ka, in baka iya zane ba kana iya ka, ka yi, ka dangwala hannun ka. Ka dangwala hannun ka da sunan kasa, bai akasari haka muke yi.

A ina bin ƙa'idojin aiki. Yana daga cikin, eh, tsarin mu na farko, bin ƙa'idojin aiki yana cikin abu na farko, da dole dole ya zama dole ka bi shi. Ya zama dole ka bi shi. Kowa dole ya bi wannan ƙa'idojin aikin kuma muna bibiyen shi a ko da wane lokaci. Baka isa ka ce ka kauce masa ba. Shi ne kawai. Nan dai ƙa'idojin aikin da nake bi a ko da wane lokaci. Ina zo nikan tsaya in diba menene kamfanin ke so, menene kamfani ba ya so. Saboda in kiyaye, in bi ƙa'idodi yan da ya kamata saboda ina diba abin da magabata na sukayi, ni ma in yi shi. Saboda haka mu bamu da wani, ban da wani matsala da ƙa'idodi. Ina bin ƙa'idodi na aiki yan da ya kamata gaskiya.

A mana share gida kusan kowane rana saboda ba kowane lokaci nike son yin aikin da bai da tsari ba saboda kusan kowane safiya kafin in yi ta ina yin shara. Ina yin shara saboda duka idodiyar da ya kamata, duka wani abu da ya kamata mutum ya yi, ya yi shi. Shi ne kawai. Amman gaskiya kusan kowane lokaci ina yin shi, ina yin shara kowane lokaci. Musamman da safe kafin in je wurin aiki, lokutan da na fi yin aiki ma kenan gaskiya. Lokutan da na fi yin aiki kenan.

Eh, ina, ina amfani da application dinda ke kare wayana daga ƙwayoyin cuta. Ina anfani da shi domin in wanke shi a ko da wani lokaci, in wanke. Ina anfani da shi ƙwarai da gaske saboda wani lokaci ba za ka iya anfani da wayanka inda baka mata ba, sai ka ga ka yi, eh, ƙwayoyin cuta ya ɓata maka waya. Amma in kana share shi ko da wane lokaci kana share shi a duk kowane rana in ka tashi da safe ka kunna wayanka ka share kome da kome. In ka share kome da kome ta musamman ka cigaba da aikinka inda ya kamata. Wannan zai sa abubuwan ya, abubuwan ya tsaya inda ya kamata. Yana da mahimmanci ƙwarai da gaske.

Eh, ina zuwa buga ƙwallo. Ina zuwa in yi wasan ball, wasan ƙwallon ƙafa domin in motsa jinina ko kuma nakan je, eh nakan je abin wurin kallon ƙwallo inda ake bugawa in kalla. Ko da ba zan buga ba saboda yana ɗebe min kewa saboda ina son ƙwallo kwarai. Eh, ina kallon irin wannan wasannin nakan kasance cikin farin ciki a ko da wane lokaci. So ire-iren wannan abubuwa suna cikin abun da ke sani farin ciki a ko da wane lokaci. Wani lokaci ma idda yamma in na yi wanka, na yi shirin ball, nasa takalman ƙwallo na ji na buga ƙwallo. Da gana da wa na yi wanka, ƙara fita nake in je yawo cikin gari kawai.

Eh, ina yin aiki a, a kwamfuta na. Ko da na dawo gida, wani lokaci nakan tashi in ɗan didiba ba aikinan da zan yi gobe sai in rarrage shi tun da daddare yanda wani lokaci na je ofis din sai dai in huta kawai ba sai na tsaya ina ta aiki ba. Mafi aƙasarin lokaci inna dawo da daddare yau ban cika yin saurin bacci ba nikan kai sha ɗaya ban yi bacci ba. So in na kai sha ɗaya ban yi bacci ba, wannan lokutan duka ina ɓata su ne a kan kwamfuta na da sauransu saboda in yi abubuwan da ya kamata in, inda na samu gyara ranar da na yi aiki in, in san ya za ayi in gyara saboda, saboda zuwa gaba da sauransu.

Eh waya na yana cika ajiya ƙwarai da gaske. Wani lokaci saina rage wasu, saina rage wasu. Yana yi ƙwarai saboda ƙasan waya, waya kala kala ne akwai wayar da tana ajiye abubuwa da yawa Musamman Samsung da iPhone. Su suna ajiye abubuwa da yawa masu mahimmanci. So waya na yana cikin su. Waya na Samsung ne yana ajiye abubuwa masu mahimmanci ƙwarai, ƙwarai da gaske saboda, ah waya ajiye abubuwa yana da mahimmanci ba koda wani lokaci ake son mutum ya riƙa wayar da a zai ringa bashi matsala ba wanda ba za ka iya ajiye abu mai mahimmanci ba. So gaskiya yana ajiye waya, yana ajiye abubuwa masu mahimmanci a cikin waya na. Ina ajiye su.

Eh, ina son dafa ƙwai ya zamana bai bushe gaba ɗaya ba yana da ruwa-ruwa hakan ga. Base irin half done bai, bai ƙare-ƙare dahuwa ba gaba ɗaya haka nake son, haka nake son shi. Ban cika son a dafa mini ƙwai ya dahu ƙurai-ƙurai ɗinnan ba bana son hakan. Na fi son in dafa shi yanda shi bai, bai, bai, bai yi ba gaba ɗaya shi kuma bai yi ɗanye gaba ɗaya ba. So irin shi ya fi lafiya a cikin jiki. So mafi akasari hakan nake yi, hakan nake yi. Amma ba koda wani lokaci ba. Ba ko do hun lokaci ba. Man na fi son in dafa shi. Na fi son in dafa shi, in dafa shi irin yayi ruwa-ruwannan ya fi daɗin ci kuma ya fi unuwani a jiki.

Eh, ina yin kuka lokaci ɗaya, nake yanka albasa. Kwarai ma, wani lokaci sai na tsaya, sai na kautar da fuskana. Wani lokaci, wani lokaci ma zan sa gilas, in rike in sa fes mas, in rufe in sa tafin kunne, in rufe wuskana saboda ban son in shaƙi wannan, wannan abin da yana sa ni hawaye ƙwarai ƙwarai. Kuma na yi trying mutane, na yi ƙoƙari, na gwada mutane da yawa. Duk wanda ya zo yanka albasa zai yi wahala. Ya yanka shi ya gama hawaye bai zo shi ba, zai yi wahala. Ba kowa zai iya yin hakan ba gaskiya. Ba kowa zai iya yin hakan ba saboda albasa yana da yaji ƙwarai, yana da yaji ƙwarai da gaske. Amma wasu kuma, wasu kuma suna son yanka albasa. Wai yana maganin ciwon ido. To ni dai gaskiya ban ga fa'ida hakan ba.

Eh, ranar da ta fi ko wace rana kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Saboda ranar Juma'a babban rana ne, sannan kuma daga gare ta sai dai hutu, za ka je ka huta. So mutane su na ɗaukan ta da muhimmanci. Mutumin da yana aiki yanda ya kamata saboda ya san idan gari ya waye babu inda zai je, babu inda zai je, babu wani abu da zai yi. So irin wannan abubuwan yana cikin abun da ya sa musamman ga ma'aikata ranar, ranar Juma'a yana cikin ranar da yake da muhimmanci a wurin mu. Saboda muna farin ciki ƙwarai da gaske. Muna yin farin ciki saboda daga mun gama ranar, zamu shiga ranar hutu ne, babu aiki gaba ɗaya. Sai dai mutum ya zauna kawai yayi ta hira, ya ziyarci duk wa yanda zai ziyarta yaje duk inda zai je. Saboda ranar Juma'a kuma rana ne ran da muke zuwa muyi ibada mu gode ma Ubangiji. So wannan ranar yana da muhimmanci muma wurin mu gaskiya. Yana da muhimmanci ƙwarai.

Eh, ina taimakawa mutane wuri daban-daban. Saboda ina taimakawa mutane wurin, eh, magana a baka, na shawarwari da wasu abubuwa nan da kamata. Sannan in, eh, ina taimakawa mutane da abun hannuna, irin Allah ya hore min. Mafiya kasari ban son in gama mutane cikin matsala. Lokacin da naga mutane mun cikin matsala, hankali na yana tashi ƙwarai, yana tashi ƙwarai kuma muna ƙokari muyi abin da ya kamata. Muna kokari ƙwarai ƙwarai. Muna buƙari sannan kuma shawarwari mafiya kasari ina zaunar da mutum ne, in ba mutum shawara yanda kamata. In kuma naga al'umma, mutane na suna cikin wani matsala to zan yi tunanin menene kamata in yi musu. Sai in je wurin shugabanni in kai ƙorafi in ce to muna neman taimako ga abin da muke so a yi mana, ga abin da muke so a yi mana.

Abin da nake, abin da na fi yi domin in nishaɗantar da kai na, babu kamar kallon ƙwallo. Kallon ƙwallo yana cikin abun da ke bani nishaɗi ƙwarai, ƙwarai ƙwarai. Sanan da, da bugawa kuma ina so in je in buga, ina son buga ƙwallo. Eh, ina buga ƙwallo nakan ji nishaɗi ƙwarai dagaske saboda nakan ji jiki na da ƙarhi ƙwarai. Nice eh lallai jiki na yayi ƙarhi. Shine ma yana da mahimmanci. Amman ƙwallow, ƙwallow ba abun da ke sani nishaɗi dai bangaren abubuwan wasanni irin shi. Shine kawai. Kuma ba nisha, in kuma ba ɓangaren wasanni ba. Babu abun da ya ƙai ni in ga ina cikin dangi na ina cikin iyalai na muna wasa muna dariya da sauran su. So wannan abun yana sani farin ciki saboda in ina tare da ƴan uwa na. Nakan ji wani ƙarfi da farin ciki da nishaɗi a cikin zuciya na saboda jini jini ne, ƴan uwa na ƴan uwa na ne. A ko da wane lokaci ina tare da su nakan kasance cikin farin ciki. A ko da wane lokaci. Ko da wane lokaci ina so in kasance tare da su. Saboda ƴan uwa ba abun wasa bane. Ƴan uwa ba abun wasa bane.

Eh, idan zan je wani wuri inda keda muhimmanci, ina sauri gaskiya. Ni tafiya na gaba ɗaya ma da sauri nake in shi. Ina tafiya da sauri ƙwarai. Saboda ban iya tafiya a hankali a hankali ba, sekace mace Ban cika irin wannan tafiya masu, inda zan je nakan taka da sauri. Saboda haka, haka jikina yake, haka nake. Ban cika yin tafiya a hankali a hankali ba gaskiya. Ban cika yin tafiya a hankali ba. Saboda ina tafiya ma da wanda be sauri, jin gani nake kama yana bata min lokaci. Yana bata min lokaci, wuya min a wanda ya kama ta.

Eh, gidanmu muna da jan ƙasa ne. Jan ƙasa muke da shi. Gidanmu gaba ɗaya ya ƙayr, ƙasan gidanmu yake. A koda wani lokaci, in aka yi ruwa ma in ba ka yi hankali ba kana iya faɗuwa saboda kamar laka yake. Kamar laka yake yana yi, yana da santsi. In kana tsayi haka na, santsi yana jan ka. In ba ka yi hankali ba ma faɗuwa za ka yi. Eh, jan ƙasa ne muke da shi na laka wanda, ah, in an yi ruwan nan yake caɓewa. In ka taka, za ka daraje. Wurin yana da santsi. So irin wannan ƙasan ke gari mu. Babu tsakkowa. Gaba ɗaya jan ƙasa ke gari mu. Hmm.

Eh, lokacin da na fi so a shekara shine lokacin da ake shiga sabon shekara. A lokacin nan mutane suna farin ciki ƙwarai da gaske. So irin lokacin nan mutane ko daga, ko daga ina su ya dawo, ke da domin bukin shiga sabon shekara. So, irin wannan lokacin nan, lokacin yana burge ni ƙwarai da gaske. Ina jin dadi irin wannan lokaci saboda lokaci ne wanda, wanda za ka haɗu da mutanen da kukan daɗe ba ku haɗu da su ba. Kuna daɗewa ba ku haɗu da su ba. So, lokaci ne wanda ke da mahimmanci ƙwarai. Lokacin mu shiga sabon shekara. Bani kaɗai ba kusan kowa yana son wannan lokaci. Kowa yana son wannan lokaci kusan kowa ne.

Eh, ina musabaha da mutane. Ina musabaha da mutane ko da wane lokaci. Duk lokacin da nake cikin su muna musabaha da su. Saboda ai yana daga cikin abun da ke ƙara mutane danƙon zumunci da san juna. Saboda duk lokacin da kake haɗuwa da mutane wanda kuke tare da su kana musabaha da su, daga lokacin nan kuke ƙara danƙon zumunci da farin ciki, kuke ƙara shaƙuwa da mutum. Duk lokacin da ka kai musabaha da mutum kana ƙara shaƙuwa da shi ne, kuna ƙara sanin juna, kuna ƙara ƙaunan juna, so wannan yana da mahimmanci ƙwarai da gaske. Ina yin shi ƙwarai ƙwarai da mutane. Ina yin shi.

Eh, ina da, ina da kyanwa Musa kenan. Ina da Musa wanda nake, nake kiwo a gida. Tana da yara, tana da yara. Ina son kiwonta duk da tana da damuwa amma dai ina son kiwonta ƙwarai ma. Ƙwarai ƙwarai nake sonta saboda, eh, ba kowane lokaci take ganina ba. Wani lokaci ina wurin aiki ban dawo ba sai dare. Amma dai, eh, ina ajiye mata abinci in da duk yakata in ajiye mata kafin ta dawo. Kafin in dawo, yanda ba za ta buƙaci wani abinci ba, ina kyautata mata, ina yi mata abin da ya kamata, inayi mata ina, ina baƙin gogari, baƙin gurguru. Baƙin goggodo ina yin abu wanda ya kamata saboda in faranta mata rai.

Gaskiya ina son ɗaukan hoto na musamman tare da dangina. In ina tare da, in ina tare da 'yan gidan mu, ina jin daɗin ɗaukan hoto tare da su. Saboda in ajiye tarihi hakkan ga, sai sa duk lokacin da nake nuna duka wani wanda na daɗe bangon shi, ba sai mun ɗauki hoto da shi. Sai muyi musabaha, muyi hotona da shi saboda na ajiye a matsayin tarihi. Ina son tarihi ƙwarai da gaske. Sai sa nake ajiye irin wannan nan hotona. Amman ba kowane lokaci, ba duk, ba kowane lokaci zan gansu ince ɗauki hoto da su ba. Kaman dai duk wanda na daɗe bangani ba, to in na ganshi sena ɗauki hoto. Ina son ɗaukan hoto ƙwarai ma. Ina son ɗaukan hoto.

Gaskiya na fi son kallon fim ɗin soyayya saboda ina son soyayya kwarai. Nakan son in dinga kallon fim ɗin soyayya saboda in ina kallon soyayya yana sa ni farin ciki ƙwarai da gaske. Ban gajiya da kallon shi ko kaɗan bana gajiya. Indai ina kallon shi ban gajiya. Wani lokacin ma in na fara kallon shi sai in dambale wurin aiki, shi yasa ban cika kallon shi idan ina aiki ba. Amman dai nafi son kallon fim ɗin soyayya. Shi ne fim ɗina.

Ina sanya tabarau amma ba ko da wane lokaci ba. Na fi sanya shi lokacin sanyi hakan ga, na yi sanya shi lokacin sanyi ko kuma in zan je wani wuri hakan ga. Amma ina sawa, kuma yana yi mini kyau ƙwarai. Yana mini kyau, ina son sha, ina son sa shi. Sai dai wanda lokaci ba ko da wane lokaci na ke sa shi ba amma ina son sa shi. Saboda yana mini kyau kuma tabarau yana yin kyau da mu. Indai ka saba sa tabarau to ba lallai ka iya sawa wani kaya ba saboda, saboda ba, ba, ba abunda zaka sa ya maka kyau mafiya akasari mutane. Abunda ya fi yi wa mutane kyau irin wannan tabarau ne. To, nima ina son sa tabarau.

Eh, karɓan baƙo, ina karɓan baƙo saboda baƙo yana da mahimmanci a wurina. Ina son karɓan baƙo. Ina son karɓan baƙo saboda nakan karɓi baƙo da, nakan tarbe shi da murmushi da dariya. In kawo mashi abinci, in kawo mashi duk wani abu da ya kamata, in tare shi da shi. Saboda baƙo rahman, baƙo yana, yana da mahimmanci a wurina. Ina son karɓan baƙo yanda ya kamata. Nakan tarbe shi da abinci da murmushi da dariya, in dinga bin shi da fara'a muna farin ciki da shi. Eh, ina son karɓan baƙo.

Nawa, ni bana, a, a, bana amfani da mataimakin murya, ni kaɗai ke Magana na Ni kaɗai ne ba ruwa da kowa, ni kaɗai nake magana. Saboda ina da lokacin da zan yi magana ne, in ban da lokaci sai dai in bari inna samu lokaci inyi. Amma ban da mataimakin da zai, zai taimaka mini gaskiya. Ban da mataimaki, ni kaɗai ke magana. Muryana ne, shi kaɗai. Muryana ne, ba mamai kama da muryana. Mamai kama da muryana, ba wanda ke amfani da muryana ban da mataimaki. Ni kaɗai ke magana. Ko da wani lokaci ni kaɗai ke magana, ba wanda ke taimaka mini. Babu shi.

Abincin da nake ci da safe Babu abunda ya kai shayi da biredi. Shine abincin da na fi so saboda da safe ban so in ci abu mai nauyi. Shi nike ci kafin rana sai in ci abu mai nauyi. Amma mafi akasari dai bani, na fi shan shayi da biredi ko kuma in sha koko da ƙosai. Amma dai shayi da biredin nan shine dai abun da na fi so. Shine abun da na fi ci da safe saboda yana ƙara mani ƙarfi da, da ƙara ƙwazo wurin aikina. Eh ina amfani da shi ko da wani lokaci daga gari ya waye in na haɗa shayi na madara da bambita. In, in, in haɗa shi da biredi, in ci abuna.

Eh, ina cire takalma a gidana. Inni kaɗai ne ina cire su. Daga na shigo cikin gidana, nakan cire takalmana saboda in sha iska da kyau da kyau. Saboda kafana ya yini cikin takalma. Ai, ya kamata in samu lokacin da zan shima ƙafan zai danji farin ciki ko. Ina sa-- ina, ina, ina yawo ba takalma cikin gida. Saboda nakan ji dadin haka. Wani lokaci ma in zan kwanta ma nakan, eh wani lokaci inna shigo gida kafin in kwanta ma na kanyi yawo ba takalma saboda an ce mini yana da muhimmanci. Yana da muhimmanci ƙwarai.

Kujeru na suna da daɗi, suna da daɗin zama ƙwarai. Ina jin daɗin zama da kujeru na saboda suna da ƙarfi, suna da taushi, suna da taushi in ka kwanta ba ka san sanda bacci zai kwashe ka ba. Ba ka san sanda bacci zai kwashe ka ba shiyasa nake jin daɗin su.

Eh, ina iya hawan keke ma. Ina hawan keke ma saboda da, da nike yaro na sayi keke ai ina amfani dashi na saba da hawan keke. Ko da wane lokaci ina hawan shi. Ina jin daɗin hawan shi. Ina jin daɗin hawan shi a ko da wane lokaci.

Eh, ina cimma manufar tallace-tallace ne musamman a yanar gizo saboda muna ƙara samun kwastomomin da ya kamata. Suna zuwa suna sayan abubuwa. Munga alamun nasara, kwarai da gaske saboda tallace-tallacen yana ƙara kawo mana kwastomomin da ya kamata.

A gaskiya ban ƙetare ƙafafu gaskiya, bana yin irin haka na. A ko da wane lokaci nake haka nan ba. Ni dai ban da dama wuri guda, amma ban ƙetare, banki ƙetare ma ta ban ƙetare ƙafafu na lokacin da zan zo na ba na ƙetarewa saboda beda kyau.

Lokacin da na kamu da mura, abun da na fi yi shi ne, na kan je asibiti a aunani. In an tabbatar min da abin da ke damuna, a bani magungunan daya kamata in ga likita, ya rubuta mini magunguna, a min duk abin da ya kamata. Bayan an min abin da kamata, sai in je, in je in wanka da ruwan zafi, in sha maganin nan, in ci abinci. A haɗa mini farfesun kaza mai yaji in sha, in ci saboda yana maganin mura kwarai da gaske.